Muna da madubi a gidanmu guda huɗu. Abin da ya sa muke da madubi guda huɗu a gidanmu shi ne ba ma son ƙarancin madubi yayin amfani. Yayin amfani da madubi idan aka ce guda ɗaya ne a gida yana jawo jira to shi kuma jira ba kowa ke son jira ba. To shi ya sa muke da madubi adadinsu guda huɗu. Yana da amfani a ce mutum yana da madubi guda huɗu zai samu rashin taƙaita lokaci. Idan mutum yana da madubi guda huɗu zai ba shi dama wajen yin amfani da shi da wuri ya yi ya gama. Shi ne amfanin madubin guda huɗu da muke da shi. Madubinmu guda huɗu ne a cikin gidanmu.

Ina wanke kaya na lokaci duk bayan kwana bakwai saboda hakan yana samin rashin tara kaya da yawa. Abin da ya sa nake wanke dub bayan kwana bakwai shine idan na sa kaya ɗai-ɗai tsawon kwana shida ba sa datti amma idan na sa su suka haura kwana bakwai suna taruwa kuma suna yin yawa. To shi ya sa nake amfani da dama ta wajen yin wanki duk bayan kwana bakwai. Hakan ya ɗan fi mun sauƙi a rayuwata kuma da rashin cin omo da wani abu kaman sabulu haka yana da sauƙi wajen amfani da shi ba tare da ka sha wuya wajen siya ba ko tsawallawakanka wajen tarawa da yawa.

Ni ina son tuwo gaskiya. Na fi jin daɗin abinci kaman tuwo saboda tuwo shine abincin da na fi so a rayuwata. Mafi akasari duk lokutan da na ci tuwo na buga maswa da shi a duk kayan abincin da na fi gani na fi ci. To tuwo na fi so gaskiya saboda ya fi riƙon ciki na ɗaya sannan kuma ya fi rama ya zamana. Ya yi didi da didi da cikina ba tare da ya ɓata min ciki ba. Idan har na ci abinci kamar tuwo ko kuma wani makamancin abinci mai nauyi, na fi jin daɗinsa. Amma dai tuwo ya fi mun daɗi fiye da kowane abinci a faɗin duniyan nan gaba ɗaya. Saboda haka tuwo shine babban abincin da na fi jin daɗinsa, na fi sonsa kuma na fi ƙaunarsa. Tuwo shine babban favorite abinci na wanda na fi ƙauna.

Gidanmu yana da ƙasa kala biyu ne amma dai wacce ta fi yawa tirɓaya wacce ake kira da jakƙasa. Gidanmu yana da jakƙasa tirɓaya kuma ta fi zama a jikin bango da ƙasa. Ta fi yawa cikin gidanmu sosai. Kusan duka gidanmu duka jakƙasa ce. Jakƙasa ce a gidanmu gaba ɗaya daga gefe da gefe, jikin bango, ta bayan ɗakunan, ta bayan gidan gaba ɗaya sashin gidan duka jakƙasa ce. Duka gidanmu jakƙasa ce ciki da falo waje ban da banɗakuna amma jakƙasa ce a gidanmu.

Ina jagorantar mutane ne saboda sun gana cincinta kuma ina da adalci a cikin mutane. Ina kuma kwatantawa wajen yin adalci a tsakanin mutane don gan na kuɓuta daga takura wa wani ko kuma cinye wa wani haƙƙinsa da aka ɗora a kaina wanda ya kamata ace na sauke shi. To, dubu ba da hakan, iya sa nake so naga na yi adalci, na kyautata wa wanda yake da gaskiya, na bambanta wanda ba shi da gaskiya a cikin masu gaskiya. Ina kuma yi wa mutane jagoranci wajen daidaita al'amuransu ganin sun samu sauƙi a wasu abubuwan su kamar adalci wa shugabanci da kuma wajen kasuwanci ko kuma wajen neman abinci. Haka zalika kuma ina wa kowa daidai da adalcin da zai kamanta wajen riƙe amana da kuma 'yan'uwansa da 'ya'yansa da kuma kasuwancinsa. Saboda haka kasuwanci shi ma yana ɗaya daga cikin al'amuran rayuwa wanda idan mutum bai jagoranci al'ummarsa ko kuma wani nasa ya masa adalci ba, ba za su kamanta shi a kan wannan abu ba.

Jadawalin aikinmu ya kama haka. Muna aiki awa ashirin da huɗu a rana. Da safe idan ma'aikatanmu suka fito muna yin aiki daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe sha biyu. Idan muka gama daga ƙarfe sha biyu akwai wanda za su ɗauka daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe uku na rana. Daga ƙarfe uku na rana akwai wanda kuma za su karɓa zuwa ƙarfe bakwai na yamma. Daga ƙarfe bakwai haka zalika akwai wanda za su ɗauka zuwa ƙarfe sha biyu na dare. Muna aiki tsawan awa ashirin da huɗu a rana kuma muna aiki ne da aiki daidai da yadda ƙarfin mutane yake tafiya. Ba ma overwork. Akwai ayyukan da idan za mu yi su muna yin su ne daga ƙarfe takwas na safe zuwa sha biyu na rana saboda a lokacin mutane sun fi jin ƙarfi a jikinsu. Kamar mix da ake yi wajen sarrafa abinciccika iri daban daban.

Eh ina son ɗakina yayi haske. Abunda yasa nake son ɗakina yayi haske, ina jin daɗin aiki da kuma wasu abubuwa a cikin ɗakin. Kamar idan zan yi karatu yana taimaka min naga haske sosai. Na fi jin daɗin karatu da kuma wasu abubuwa kamar irin su bacci, cin abinci da kuma wasu ƴan abubuwan na yau da kullum. Ɗaki idan da haske ya fi kyau, ya fi daɗin zama, ya fi zama gwanin sha'awa. To don haka ɗaki da haske nake son sa.

Unguwar mu ta kasance unguwar gargajiya saboda daɗaɗɗiyar unguwa ce. Tana da tsohon tarihi sannan kuma tana da abubuwa wanda suke sun daɗe. Unguwar mu ta kasance ɗaya daga cikin manyan unguwanni a garin mu wanda sun tasone tun iyaye da kakanni. Suna da asali, suna da tarihi, suna da wasu kuma manya manyan mutane wanda sun daɗe a faɗin doron duniya. Unguwar mu tana ɗaya daga cikin unguwa mafi daɗewa da kuma kayan ababen tarihi a duniya saboda ita ce unguwa mafi ababen tunawa a duniya. Tana da manya manyan al'adu kamar haka Hausa fulani tana da kuma Yoruba, tana da Igbo tana da kuma Kanuri.

Ina cin abinci da hannu. Abin da yasa nake cin abinci da hannu shine cin abinci da hannu yafi amfani na sanin yanayin zafin abinci ko kuma sanin adadin abincin da za ka ɗiba wanda bakinka zai iya ɗauka. Misali, idan da cokali kana ɗebo abinci adadin abin da bakinka bai isa sa to idan da hannu ne ka san adadin abincin da za ka ɗibo ka ci. Shine abin da ke sa ni fi cin abinci da hannu. Sannan cin abinci da hannu yana karawa abinci wani daɗi na musamman. Duba da yanayin yadda mutum yake cin abinci da hannu yafi yi mai daɗi fiye da komai to shine amfanin cin abinci da hannu. Kuma ni ma nake cin abinci da hannu. Cin abinci da cokali bai fi yajin daɗi kamar yadda za ka ci abinci da hannu ba kuma yafi amfani ka ci da hannu. Akan mutum ya ci abinci da cokali yafi gaskiya sosai ma kuma ni ma na fi jin daɗin cin abinci da hannu.

Eh, ina tafiya kasuwanci na lokaci zuwa lokaci. Yanda ya sa nake tafiya kasuwanci na don na nemi kuɗi. Na nemi kuɗi, na rufawa kaina a siri da kuma ƙanne na. Ina tafiya kasuwanci na ne lokaci da yake Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da kuma Juma'a. Bana zuwa kasuwanci Asabar da Lahadi saboda lokacin hutawa ne. Asabar da Lahadi muna hutawa, ba ma fita kasuwanci. Litinin da kuma sauran ranaku muna zuwa kasuwanci, mu nemo ƴan kuɗaɗenmu wanda za mu sarara da su, wato mu ɗan ji daɗa rayuwanmu, mu biya wa kanmu buƙatunmu, mu kuma amfanar da wasu wanda suke da bukata. Yan'uwanmu da ƙannenmu, abokanmu da kuma wasu shaƙikanmu kamar abokan iyayenmu, abokan ƙannenmu, abokan yan'uwanmu wanda kuma ma ba su dangance mu ba muna iya taimaka masu saboda yanayin rayuwa. Ba san inda za ta faɗa ba. Kasuwancinka yana iya karyewa a lokacin da ba ka da shi wani ya taimaka maka. Ina tafiya kasuwanci na ne lokacin da ya kamata. Ina kuma jin daɗin taimakawa wasu. Idan na je kasuwanci na, na dawo.

Eh na iya bada barkwanci saboda mutane sun nishaɗantu su ji daɗi wasu kuma na kore musu damuwa. Shi barkwanci wani abu ne wanda idan ka yi wa mutum zai ji daɗi ka sa shi fara'a jin daɗi da kuma kore mai damuwa hakan yana ƙara wa mutum ƙaunar junansu da kuma jin daɗi wajen mu'amalar yau da kullum.

Gaskiya bana jure barkono mai yaji. Sakamakon cewar idan na ji barkono ya min yaji, a jiyeshima nake bana iya cin abinci da shi saboda wasu ƴan abubuwa da suke faruwa da jikina idan na ci. Barkono mai yaji yana da illa a jiki sosai. Sakamakon yana illatar da jiki ta wasu fannuka daban daban kamar irin su cututtukan da yake kawowa, wasu yan al'amura wanda suke jawowa jiki matsala da kuma illa ga lafiyar wanda yake cinsa. Amma ni bana jurewa barkono mai yaji saboda yana bani matsala a jikina. Kuma ina guje wa lafiya ta kamuwa da wani yanayi wanda zai zo ya bani matsala gaba ko kuma nan kusa.

Ina bada ra'ayi a aiki kamar haka, yadda na ke yiwa mutum bayani wajen aiki. Na farko ina bada shawara akan abin da mutum zai samu da kuma abin da zai amfane shi a kan aiki. Aiki abu ne wanda yake hana mutum zama, kawar da wasu buƙatu wanda suke muhimmai a rayuwa da kuma wasu abubuwa wanda suka shafi al'amuran yau da kullum.

Ina kiyaye kalmar sirri ta hanyar ɓoye ta a cikin wani guri wanda yake a cikin jikina, wato zuciya ta hanyar rashin bayyana shi ga wanda na san ba shi da alaƙa da abun. Ɓoye sirri wani abu ne wanda yake da amfani, da kuma zama yarda a cikin al'umma da mutane gabaki ɗaya. Ɓoye sirri yana ƙara shaƙuwa da juna da kuma wasu abubuwa wanda suka kamata idan har ya taso wanda ya kamata ace ka bayyana sirrin to ina iya riƙe shi a zuciyata.

Yana da kyau idan ina so na zama kasuwa da tagabata wacce aca ina amfani da ita wajen yin wasu abubuwa da taga. Idan ina zama kusa da taga, yana bani nutsuwa, shaƙar iska mai kyau da kuma wasu abubuwan da suke sani nutsuwa yayin zama a bakin taga. Ina jin daɗin zama a bakin taga ne don na samu iska wadatacciya da kuma iska wadda take zuwa daga sararin samaniya ba tare da ɗan adam ya sarrafata ba.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa sosai don na samu na sayi abin da zan saya na ƙarar da wani wani ma ya ƙaru ta wajena. Ina yin ciniki yadda ya kamata a kasuwa wajen yin siyayya da kuma wasu abubuwa wanda suke suna da matuƙar amfani a gare ni. Don wani ma ya amfana kuma ya ƙaru ta hanyar abin da na siya nake yi ciniki a kasuwa a wajena kamar abin da ya zaman mun dole ne in dai ina da buƙata. Nakan sayi abin da na gaya mun, na sayi abin da na ga zan amfana zai mun kuma abin da nake so. Nakan yi ciniki a kasuwa dan biyan buƙatata da kuma biyan buƙatar wanda idan na siya zai ji daɗi zai kuma ga abun ya amfani shi. Nakan karɓi abubuwa a kasuwa bila adadin da yawa na yi ciniki akansu. Na siya, na sa wani ya ji daɗi sanadiyar kasuwancin da mukai da shi don cinikin da nayi mai ya ji daɗinsa ya kuma ƙaru don ya samu ƙarfi da ƙwarin gwiwa na siyan ƙaro kayan abubuwan da yake siyarwa.

Ina yin abubuwan da suka kamata don ƙare aikina. Ina kula da aikina ta hanyar da ta dace, ta hanyar da ta kamata don ganin ban samu matsala a ta wani ɓangare kowanne ba. Ina kula da aikina ta ɓangare da dama kamar su ladabi, bin doka, yin abin da ya kamata, yin abin da ya dace. Abun da babu ruwana nakan barshi, abun da ba nawa ba nakan ƙyale, abun da ba nawa ba nakan haneshi da zuciyata don na ga na bi doka, na ƙare aikina. Na kare aikina ne ba don komai ba sai don wasu abubuwa wanda za su ƙara min kima da daraja a idon mutane.

Ina son zama a tankwashe, na tankwashe ƙafata ko kuma na mike ƙafata. Ina zama ne a tankwashe saboda jini ya dinga gudana a jikina ta kowane ɓangare ko kuma a tsaye a mikar da ƙafata. Ina son zama a tankwashe wato na langwashe ƙafata wajen yin zama saboda na fi jina yadda i kamata kuma jini yana gudana a cikin ƙafafuwana. Zama a tankwashe yana ƙara lafiya ga jiki, yana ƙara lafiya ga ƙwaƙwalwa, yana ƙara hikima da kuma wasu abubuwa wanda suke yana da amfani mutum yaren ga zama a tankwashe. Yana sa mutum ya ji shi ya samu natsuwa da kuma wasu abubuwa wanda su-

Eh, ina amfani da ruwan rijiya. Ina amfani da ruwan rijiya saboda yana da amfani a jikin ɗan adam. Yana ƙara wa sassan ɗan adam wasu abubuwan da suke suna da amfani sosai a jikin mutum kamar ƙwarin ƙashi, ƙwarin gani, ƙwarin ido. Saboda haka nake amfani da ruwan rijiya don ya samo mun da wasu abubuwa mabambanta da amfani a cikin jikina. Ina amfani kuma da ruwan rijiya ne don jin daɗin yadda nake amfani da shi wajen sha ba tare da wasu sinadarai wanda za su ƙara mai ƙarbi ba.

Ina motsa jikina kullum. Eh, ina motsa jikina kullum saboda jikina yana ƙara samun lafiya akai-akai yau da gobe. Saboda gudanar jini, tsinka jini da kuma wasu abubuwan da jiki yake samu kamar su raguwar kitse da kuma wasu ƙananan cututtuka da suke ƙorewa yayin motsa jiki. Ina motsa jikina a kullum sau biyu a rana. Ina motsa jikina da safe, ina motsa jikina da rana, ina motsa jikina da kuma maraice sau uku. So samu dai sau biyu nake motsawa saboda ina yi al'amura na rayuwa. Ina motsa jikina a kullum sau biyu zuwa sau uku.

Eh ina bin ƙa'idodin aiki sabida wasu ƴan abubuwa da suke muhimmai a rayuwa ta. Duba da yanayi na rashin son rasa aikina dan haka nake bin dokoki iya iyawa ta nake binsu sau da ƙafa. Bana bari wani abu ya gifta wanda zai sa na samu matsala ko na kauce wa doka yayin aiki. Ina bin doka yadda ta kamata wajen yin aiki da lura. Ina bin doka wajen yin aikina da ƙarfi na da kuma abubuwan da suka kamata. Ina yin aiki da lura, da gani dan gudun kauce wa wata hanya da ta saɓa wa doka da aiki.

Ina amfani da launin tawada baƙi, em. Ina amfani da launin tawada baƙi, ja, alf da kuma laujafin. Duka ina amfani da su wajen yin rubutu ko kuma wajen yin wani alama wadda ta danganci amfanin nakan yau da kullum.